Wani irin tufafi kake so? Gaskiya ni irin tufafin da na fi so shine tufafi, tufafi wanda ke, wanda ke da nauyi kuma wanda ke zuwa da doguwar riga da wando. Eh na fi son in ji tufafina da nauyi kuma ya zo da dogar riga da dogon wando.

Sau nawa kake kallon madubi? Gaskiya ba zan iya faɗin so nawa nake kallon madubi ba, amma dai tun da ina da madubi a cikin toilet ina, kuma ina shiga toilet ina alwala idan zan yi sallah, zan iya cewa ina kallon madubi zuwa so biyar a rana. A rana zan iya kallon madubi su biyar zuwa su goma idan di ina shiga toilet. Dan sau da duk idan nayi alwala sai na kalla kaina, na taje gashina, na duba komai daidai.

Wane shago kake fi zuwa? To gaskiya zan ce shagon da na fi zuwa shine shagon, shagon da ake saida kayan, kayan abinci wanda muke amfani da shi na yau da kullum. Wato shi ne shagon da ake saida abubuwan da mutum zai iya amfani da shi kullun, inda zan iya sayan kayan zaki na sha da kuma kayan cin abinci wanda zan iya ci ba tare da na yi girki ba.

Nawa takalma kake da su? To gaskiya takalmana guda nawa ne? Yanzu ma haka ina kallon inda nake aje takalmana. Yanzu dai a haka ina da takalma guda biyar. Ina da takalmi wanda nake fita da shi gudu, sai kuma ina da takalma guda huɗu wanda nake sawa tare da kaya, na zuwa makaranta, kokuma na zuwa aiki.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Mu dai dangantakar mu da maƙwabta yana da kyau sosai. Muna shiri da su, muna ba juna abinci, kuma idan matsala ta tasu muna gaya ma juna kuma muna taimakon juna. Saboda haka dangantakar mu da makwabta yana da kyau sosai. Ba mu da wani matsala da su.

Yaushe kake yin wanka? Yaushe ni nake yin wanka? Ina yin wanka idan na tashi da safe kafin in tafi makaranta. Amma idan ba ni da makaranta da safe, ba na yin wanka har sai da rana. Da rana irin ƙarfe sha biyu kafin ƙarfe ɗaya kenan, kafin a kira sallah. Sai in yi wanka kafin in tafi masallaci. Sai kuma ina yin wanka da dare a rana ɗaya kenan. Zan yi da safe kuma zan yi da dare. Idan na dawo daga makaranta, na san na yi zafi kuma na yi datti sai in ƙara wanka kafin in kwanta. Idan kuma ban je makaranta ba, zan iya idan na je ƙwallo da yamma ko na fita gudu da yamma ko na fita motsa jiki idan na dawo da dare sai in wanka kuma.

Yaya kake magance kokekoke? To shi deyanda ake magance kokekoke ba zan ce yin abu daya bane amma idan aka kawo ma shi kokekoken ka duba ka gani sai ka zauna kayi tunani akan abin da aka kawo. Dan ka zauna kayi tunani akan abin da aka kawo sai kayi tunanin yanda zaka magance shi. Idan abin ta zo ma a kwakwalwanka daga nan sai ka fara magance shi kafa daya kafa daya.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, bana rera waƙa lokacin wanka. Da so da mu, inda muke a nan arewacin Najeriya, ba ma jin waƙa a toilet. Kuma tun da a toilet ake wanka, haka ne, bazan iya rera waƙa lokacin da nake toilet ina wanka ba. Saboda haka a'a, bana rera waƙa lokacin wanka.

Kana kunna kyan-dir a gida? Eh mana ina kunna kyan-dir a gida. Idandai ba wuta, idan ba wuta kuma babu torchlight a kusa da ni, zan kunna kyan-dir mana. Kuma mu a nan ana yawan dauke wuta, saboda haka wani lokaci idan aka dauke wuta, aka yi kwana biyu, uku ba wuta, dole mutum ya sayi kyan-dir yana sata a wuta dan ya samu haske da dare.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet sau da yawa, sau da yawa a rana. Don saboda ko don makaranta ma da sanin abin da ke faruwa a, a duniya da kuma garin da muke na Najeriya. Ko in ce ƙasan da muke na Najeriya dole mutum ya yi amfani da intanet. Saboda haka eh ina amfani da intanet sau da yawa a rana. A rana zan iya shiga intanet in yi browsing fiye da su hamsin ko ɗari ma. Don saboda a nan komai yake. Yanzu rayuwa ya koma dole sai da intanet. Saboda haka ina amfani da intanet sosai.

Nawa ne kuɗin wutar lantarki a wata? Oh, gaskiya ba zan iya faɗar nawa ne kuɗin wuta ba na lantarki a wata da muke biya anan tunda yana canzawa ne. Yanayin yanda kai kake amfani da wuta a gidanka. Na wani watan ya fi na wani wata, na wani wata kuma bai kai na wani wata tsada ba. Amma zan iya cewa kuɗin lantarki a wata tsakanin dubu ɗari ne, dubu ɗari na naira zuwa dubu ɗari biyu.

Yaya kake kam- kammala aiki akan lokaci? Duniyar da nake kammala aiki a lokaci shine a ranar da na samu wannan aikin, a ranan zan fara aiki akan shi. Misali, irin aikin makaranta wanda ake ba da wa mutum ya je a gida. Idan na samu wannan aikin na sani zan yi kawai a rana zan fara shi. Amma akwai mutane da yawa da ba su yin haka. Za su jira sai gab da lokacin da za a kammala aikin shine za ka ga sun fara aiki akan shi. Amma ni ina samu koma me zan fara aiki akan shi a lokacin, yanda in gama da wuri in kammala shi akan lokaci.

Yaya kike gaishe wa mutane? To yanda nake gaishe da mutane shine da safe idan na sa haɗu da mutanen da suka girme ni manya nake nan, zan gaishe su da ina kwana, da safe kenan. Idan kuma rana ta yi zan gaishe su da ina wani, da daddare ma zan gaishe su da ina wani. Idan kuma na haɗu da mutane wanda shekaru nane, shekaru mu zai zo ɗaya kuma su ma dai musulmai ne daga arewacin Najeriya, zan gaishe su da sallama shine Salamu alaykum.

Wane launi idanunku suke? To launin da idanun mu suke shine baƙi. Ni dai idanuwa na baƙaƙe ne sai kuma idanuwan ƴanuwa na ma duk baƙaƙe ne. Ni ban ma taɓa haduwa da wani wanda idon shi ba baƙi ba ne a, a inda nake. Amma dai na dai san akwai masu launi kala kala amma mu dai namu gaskiya baƙaƙe ne.

Kana fi son fensir ko alƙalami? To, gaskiya ne zan ce na fi son alƙalami idan zan yi rubutu. Idan zan yi rubutu na fi son alƙalami, dan saboda na san idan nayi kuskure ba zan iya gogewa ba. Saboda haka ya fi sani in zama, in zama cikin hankalin abin da nake yi. Ba zan tsaya ina wasa ba. Amma kuma ina son amfani da fensir idan zan yi abubuwa irin na zane-zane, inda idan mutum na yayi kuskure zai iya gogewa. Idan za ka zana gida ko littafi ko wani abu dai, idan ba ka zana da kyau ba sai ka goge ka gyara kuskurenka. Saboda haka gaskiya na fi son alƙalami idan zan yi rubutu kuma na fi son fensir idan zan yi zane-zane.

Menene mafi mahimmanci a cikin abokantaka? Abin da yafi muhimmanci a cikin abokantaka shine faɗin gaskiya. Ka faɗi gaskiya kuma kar ka cuci abokinka. Kuma na uku shine ka san yanda za ka yi ku tashi tare da abokinka. Ma'ana idan akwai wani abu da ka gani da zai, da zai ƙara ma rayuwanka ma'ana sai ka nemi yanda za ka, za ka jawo abokinka shi ma wannan abin ya ƙara ma rayuwarsa ma'ana. Ma'ana kar ka tashi ka ce kai za ka yi abu kai kaɗai, rayuwarka kaɗai ya bunƙasa ba tare da ka taimaka abokinka ba. Saboda haka zan ce abin da yafi muhimmanci a abokantaka shine, eh, faɗin gaskiya kuma da taimakawa juna. Kar ka yi ma abokinka ƙarya, kar ka cuce shi kuma ku taimakawa junanku.

Menene abincin da kake so? Abincin da na fi so shine jollof ɗin shinkafa. Jollof ɗin shinkafa ko kuma fried rice shine abincin da na fi so gaskiya. Da, da shinkafan nan da kaza, kaza mai yaji da wannan shinkafan gaskiya shi na fi so. Dan saboda da tun da nake yaro, duk sanda aka bani wannan shinkafan da kazar ba ƙaramin daɗi nake ji ba. Kuma di idan har na samu na ci wannan shinkafan da wannan kazar ko ina da damuwa a cikin zuciya na sai in ji komai ya, ya, ya samu sauƙi. Ko rashin lafiya nake yi da nake yaro da an bani wannan abincin zan ji na, na, na samu sauƙi kuma na ji daɗi. Duk koyan zuma da na girma gaskiya zan ce abincin da na fi so ke nan. Harban ta na idan akwai salati, salati a gefe. Idan aka yi wannan shinkafan da nama, da nama ko kaza mai yaji sai da salati a gefe. To gaskiya an gama mun komai ke nan zan yi, zan ce irin abincin da na, da na fi so ke nan. Amma kaman irin su yayyuna, yayyuna da yawa su sun fi son tuwo. Su tuwo suka fi so. Shine abincin da suka fi so. Amma ni gaskiya ban cika son tuwo ba sosai. Saboda haka abincin da zai yi ni na fi so shine shinkafa da nama mai yaji ko kaza mai yaji da salati a gefe da kuma wani ɗan abu mai zaƙi.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, ina raba abincinmu da mutane. So dayawa ma idan abinci rage maman mu zata ce in ɗau abincin in kai ma mutane a waje wanda suke buƙata. Yanda su ma suci abinci suji daɗi. Saboda haka eh ina raba abinci da mutane. Abu ne mai kyau sosai. Idan kowa, kowane mutum zai na raba abinci to zai rage, zai rage lambar mutanen da ba sa cin abinci a duniya. Saboda haka abu ne mai kyau. Saboda haka eh ina, eh ina raba abinci da mutane.

Nawa matashin kake amfani da su? Ina amfani da guda biyu ne. Guda biyu nake amfani da. Guda ɗaya yana da, yana da girma kuma yana da kauri sai kuma ɗayan baya da wani girma, ɗan ƙarami ne kuma mai laushi. Ina ga haka ne yanda ya fi idan za ka yi bacci a kan gado ko za ka ɗan huta a kan kujera, ka samu guda ɗaya mai, mai, mai kauri, mai girma sai kuma ɗaya ƙarami mai laushi. Saboda haka guda biyu, guda biyu nake amfani da.

Kana iya jefa dutse nisa? Eh, na iya jefa dutse da nisa gaskiya. Don in tuno lokacin da nake yaro akwai wani, akwai wani abokin yayana da ya bani haushi. Akwai abin da ya ke mun nace mai bari, nace mai bari ya ki bari. Saboda haka da na ji haushi sosai sai na ɗau dutse, ɗan ƙaramin dutse fa. Na ɗau na ɗau ɗan ƙaramin dutse sai na wurga mai, na jefa mai saboda ya bani haushi. Da na jefa mai dutsen to inda nake da inda yake gaskiya yana nisa. Lokacin ma ina yaro ke nan. Da na jefa mai dutsen shi kuma sai ya motsa da dutsen bai same shi ba. Na ji daɗin da dutsen bai same shi ba gaskiya yanzu da na girma. Amma lokacin da nake yaro na so dutsen nan ya same shi. To da dutsen bai same shi ba sai ya samu mota, motan maƙwabcin mu. To da ya samu motan nan ya fasa mani gilashin motanshi. Saboda haka eh na iya jefa dutse da nisa. Yanzu ma da na girma na san na iya jefa shi da nisa. Na iya jefa dutse da nisa sosai.

Yaushe kake kwana kullum? To gaskiya ne wannan tambayan ba zan iya ba shi amsa guda ɗaya ba. Saboda tun dai da na fara zuwa makaranta lokacin da nake kwana kullum ya canza sosai. Da dai na san da ƙarfe goma yayi na dare zan nema wuri in kwanta lokacin da nake kwana kenan kullum. Amma yanzu kuma ina ina kwana sha biyun dare lokaci kuma ba zan ba zan kwana ba har sai safiya, har sai safiya tayi da dare ban cika yin barci ba. Ko na kwana kwantama bai wuce in yi awa biyu zuwa uku ba ina barci zan tashi. Saboda haka zan iyia cewa dai lokacin da nake kwana kullum sha biyun dare zuwa ƙarfe biyun dare lokacin da nake kwana kenan kullum.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida ne sau ɗaya a rana. Sau ɗaya a rana nake share gida idan ba wai gidan ya ƙara datti bane. Idan gidan ya ƙara datti ko na ci abinci ya zube, zan ƙara share gidan. Amma dai idan ba wai wani abu ya faru bane, sau ɗaya nake share gida.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a, gaskiya ba na tara tsabar kuɗi. Dan mu a nan Najeriya ba a wani amfani da tsabar kuɗi. Muna amfani da kuɗi ne ta fefa ko kuma dai idan za ka siya abu ka biya ta wayarka. Amma ban ga dalilin da zan tara tsabar kuɗi ba. Saboda haka a'a, ba na tara tsabar kuɗi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe ni nake zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa ne idan ina buƙatan wani abu. Amma a lokacin da nake zuwa kasuwa, ma'ana lokacin da nake zuwa a rana shine zan ce lokaci ne, lokacin rana ko kuma dai da yamma. Amma ni na ma fa zan zuwa da safe saboda idan na je kasuwa da safe na san ba zan haɗu da mutane da yawa ba kuma mutane ba su gaji ba sosai. Zan yi abin da nake so, zan siya abin da nake so kuma zan dawo gida akan lokaci ko kuma in je da yamma lokacin babu rana sosai, zafi ya ragu kuma su masu kasuwan ma sun ɗan gaji kaɗan. Zan iya, zan iya sa su rage kuɗin abin da nake so in siya idan na ɗau musu magana don sauraron sangaji. Su ma suna so kawai su rufe kasuwa su koma gida. Saboda haka lokacin dai da na fi son zuwa kasuwa ko lokacin da nake zuwa kasuwa shine lokacin safiya.

Sau nawa kake yin taro a mako? To gaskiya ba zan iya ba da lambar su nawa nake yin taro a mako ba amma zan iya cewa ya fi sau ɗaya. Ina taro a mako fiye da sau ɗaya. Idan akwai abokaina da zan haɗu da su wanda za mu yi taro ko na kasuwanci ko dai kawai dai na haɗuwa a yi labari gaskiya zan ce a ƙalla dai sau ɗaya a mako muna yin taro amma dai ba can sau ɗaya ba ne saboda yin taro yana buƙatan kuɗi wani lokaci kuma kuɗin yanzu ba wai akwai shi bane da yawa. Saboda haka idan dai abokaina na nan kuma ni ma ina nan kuma ba wai ina da wani abu da nake yi bane gaskiya sau ɗaya dai a mako za mu samu lokacin da za mu yi taro.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? A'a, gaskiya ba na son raba wurin da nake a yanar gizo saboda tsaro. Saboda wani lokaci idan ka raba wurin da kake a yanar gizo, za ka zo ka sama cewa wani zai duba inda kake ya zo ya same ka. Kai kuma ba su kake kaɗu da su ba, ba so kake ka gan su ba. Amma da yake sun sama wurin da kake a yanar gizo, za su ce ma kansu okay to bari kawai in zo in same shi. Killa ka ba shi haushi a yanar gizo zai zo yayi faɗa da kai ko kuma ka burge shi a yanar gizo zai zo ya yi magana da kai. Amma dai koma wanne ne mutum kawai ya zo inda kake, wurin da kake saboda ya gani a yanar gizo? Gaskiya ba dadi. Saboda haka ni ba na raba wurin da nake a yanar gizo.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina son motsa jiki kullum kuma ina yin motsa jiki kullum. Amma dai na wani rana ya fi na wani rana yawa. Saboda yanayin dai yanda na tashi ne naji jikina. Idan jikina na da ƙarfi, zan motsa jiki da kyau. Idan kuma na tashi jikina ba ƙarfi ko ban ci abinci yanda nake so ba gaskiya ba zan wani motsa jikina ba sosai. Amma, a rana dai zan ce ina motsa jikina sau ɗaya. Ina yin gudu kuma ina ɗaga ƙarfe mai nauyi saboda ƙara ma jikina ƙarfi. Ko da nake akwai lokacin da nake buga ƙwallo sosai. Ina buga ƙwallo sosai da mutane to ina motsa jikina a lokacin sosai. Amma yanzu da ba na buga ƙwallo sosai saboda na sami matsala a ƙafana. Ƙafana na, na hagu. Na sami matsala a giwa na. Saboda haka ba na ƙwallo sosai kuma ba na motsa jikina sosai kamar yadda nake yi da. Amma dai eh ina motsa jikina kullum.

Kana kuka lokacin yanka albasa? Eh, ina kuka lokacin yanka albasa. Yana mawakala ma ka samu wanda baya kuka lokacin da zai yanka albasa. Amma an ce min dan saboda bana son yin kuka lokacin da nake yanka albasa sai aka ce min idan zan yanka albasa in sama, in sama abun taunawa in sa a baki. Wai idan ina tauna wani abu a baki ba zan yi kuka ba. To sai na gwada. Da na gwada na sa abu ina taunawa a bakina ina yanka albasa amma dadda haka sai da nayi kuka. Wani ya ce mun kuma wai in saka, in saka, in saka gilashi a idona yanda ba zan yi kuka ba. Amma dadda na saka wannan gilashin idan dai ina yanka albasa to gaskiya fa sai kuka ya fito. Hayyan zu. Amma abun mamaki kuma idan na ga su yayyuna da maman, da mamannin mu suna yanka albasa sai in ga su basa yin kuka. Ban san ko su sun riga sun saba bane ko kuma dai kawai idonsu daban ne. Amma ni dai ina yin kuka lokacin da nake yanka albasa.

Yaya kake karɓar baƙo? To ni yanda nake karɓar baƙo shine idan dai har baƙon nan ya gaya mun cewa zai zo kafin ranan ya zo. Ma'ana idan zai zo yau ya gaya mun cewa zai zo, zai zo yau tun jiya. Idan ya gaya mun zai zo yau tun jiya zan, zan san yanda zan yi in karɓe shi da kyau. Zan samu a mai abinci, a haɗa mai shayi ko, ko kayan zaƙi idan akwai a bashi. Yanda shi baƙon nawa ya ji daɗi. Amma kuma idan baƙon nan bai bani, bai gaya mun cewa zai zo ba kafin ranan ya zo. Kawai hakanan ne ya, ya, ya tsuro zuwa gidana. Kawai hakanan ne ya zo zuwa gidana ba tare da ya gaya mun ba. Gaskiya ba lallai in karɓe shi yanda ni zan so ba. Amma dai duk da haka idan akwai wani abu a cikin gida a lokacin zan ba shi kuma za mu zauna muyi labari tare kuma zan ji daɗin zuwan baƙon nan.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi. Ba da daddewa ba ma na sha ruwa mai sanyi sosai. Amma dai an ce mun babu kyau amma gaskiya ni bai dame ni ba. Idan dai na ga ruwa mai sanyi gaskiya shi zan sha. Kuma an ce min ma wani dai, dokita dai ya ce mun shan ruwan sanyi da sassafe yana da amfani. Wasu kuma sun ce mu wai gwanda mutun ya sha ruwan zafi da safe. To ni dai gaskiya duk wannan bai wani dame ni ba sosai. Ina dai shan ruwan sanyi lokacin da ta kama. Idan dai ina jin kishi kuma na samu ruwan sanyi to gaskiya ruwan sanyi zan sha ba zan nemo na abu ba daban. Amma dai yadda wasu suka ce ruwan sanyi na da illa wasu kuma sun ce ruwan sanyi na da amfani. To dan dai kara bincike a kan wannan in sani gaskiya. Amma dai a yanzu zan sha ruwan sanyi abuna.

Kana kunna sanarwa a apps? Eh, ina kunna abin sanarwa a apps. Bantama apps irinsu WhatsApp da Twitter da irin su Instagram inda ana tura ma saƙo. To gaskiya ina kunna sanarwa a wannan apps ɗin yanda idan aka tura mun saƙo in iya gani kuma nima in iya tura musu saƙo. Ko kuma idan wani abu ya taso a makaranta ko a wurin aiki ko a garin da nake, idan akwai wani tashin hankali, wannan apps ɗin zai gaya mun sai sa nake kunnawa sanarwan. Saboda haka eh ina kunna sanarwa a apps.

Yaya kake kare kanku daga tsaro? To ni ba zan ce ga yanda muke kare kanmu daga tsaro ba guda daya. Tundadai akwai folisawa a inda muke, mu bama yin wani abu da yawa. Amma dai daya cikin abubuwan da muke muna kare tsaro shine muna rufe gida muna rufe gate ɗin gida da daddare da makullai. Sai kuma cikin gida ƙofofi cikin gida duk ana rufe su da makullai. Idan aka rufe da makullai sai kuma a saka kunne idan aka ji wani motsi za a tashi a duba wannan motsin. To haka dai zan ce muke kare kanmu daga tsaro.

Me kake shirin yi aƙarshen mako? To dai ni idan ƙarshen mako ya zo, abin da nake shirin yi shine in samu wuri in huta, in samu wuri in huta yadda zan huta tunda mako ya zo ƙarshe, yadda zan huta, in ji daɗi, in kwantar da hankali na. Gaskiya abin da nake shirin yi kenan.

Kana cin tafarnuwa? Eh, gaskiya ina cin tafarnuwa don saboda ana sashi a duwani abinci da muke ci anan a gida ko wajen cin abinci kaje. Idan di a cikin Arewa ne ko Najeriya gaskiya duka duk suna saka tafarnuwa. Saboda haka eh ina cin tafarnuwa sosai ma, da inda na gan shi a cikin abinci zan ci ba tare da kowanne matsala ba.

Kana son buɗe taga a daki? Eh, gaskiya ina son buɗewa saboda iska ya shigo kuma saboda in ga haske. Na san mutane da yawa ba su cika son buɗewa ba gaskiya amma ni ina so. In ji iska mai daɗi sai kuma in ga haske yadda zan iya yin karatu kuma dai ya haskaka min ɗaki ina ganin abubuwa yadda yakamata.

Kana jin tsoron ƙwari? Eh ba duka ba. Akwai ƙwarin da nake jin tsoro, akwai kuma wanda bana jin tsoronsu sosai. Amma dai ba zan ce ina jin tsoron ƙwari ba. Tunda dai abubuwa ne ƙanana kuma zaka iya bugesu kawai idan sun dameka ko kuma dai kawai dai ka kashe su. Saboda haka ba zan ce ina jin tsoron kwari ba gaskiya.

Ina kake tofa miyo? Inda nake tofa miyo cikin toilet ne ko kuma a waje. Ban ga dalilin da zan tofa miyo a wani waje daban banda wanda na kira ba yanzu. Saboda haka eh, ina, ina tofa miyo a cikin toilet ne ko kuma a waje.

Wane wasa kake son yi? Wasan da nake son yi shine in buga game a laptop dina ko kuma dai in fita in buga ƙwallo na ƙafa. Amma tunda na samu matsala ƙafana na hagu, yanzu wasan da na fi son yi shine a table tennis. Wato wasa ne wanda ake buga shi da, da, da ɗan ƙaramin ƙwallo a kan tebur. Shi ne na fi so yanzu gaskiya.

Menene lambarinku mai albarka? Gaskiya ni ban san menene lambarmu mai albarka ba amma dai ana son amfani da namba uku. Lamba uku ana tunanin cewa tana da albarka da kuma namba ɗaya da kuma lamba, lamba bakwai. Su ne dai zan iya cewa lambar, lam-lam-lambarmu masu albarka ko lambarmu mai albarka.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Tunda akwai wajen aje abubuwa kala kala a cikin yanar gizo. Akwai wani abu ana kiranshi Google Storage a nan ma mutum zai iya aje abubuwa. Akwai kuma inda ake aje kuɗaɗe da su app ɗin bankunan nan da muke amfani da su da sauransu de. Saboda haka eh ina amfani da ajiya a yanar gizo.

Wani irin jaka kake kai? Wani irin jaka nake kai? Irin jakan da nake kai shi ne jaka baƙi kuma mai girma wanda ke da abin ratayawa wanda za ka iya sa abubuwa ci ka rataya shi a bayan ka, ka tafi da shi. Baya da abin taya a ƙasa da za ka iya ajewa ka, ka ja shi kuma ya bi ka.

Yaya kake neman izinin hutu? To, lokacin da nake aiki ƙarƙashin wani, wani abokin yayana lokacin da nake mai aiki, idan dai zan nemi izinin hutu, zan rubuta mai, zan rubuta mai a littafi cewa ina neman hutu daga nan kuma in je in same shi da fuska in gaya mai, in ruƙeshi cewa ina neman hutu sai kuma sai ya bani hutun.

Yaya kake bayar da ra'ayinka a aiki? Ko yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yanda nake bayar da ra'ayi a aiki shine idan dai ba wai an tambaye ni bane gaskiya bazan bada ra'ayina ba. Sai dai kuma idan mukayi taro, taro akan aikin da ya kamata mu yi, kowa na kawo ra'ayin shi tonima zan kawo nawa ra'ayin. Amma hakanan dai kawai in bada ra'ayina gaskiya banayi.

Wane fure ka fi so? To, ni dai yanda na gane fure shine fulawa. To irin furen da na ke so shine akwai furen da ake kiranshi sunflower. Za ka gan shi yana da haske, yana da haske sosai. Za ka gan shi da fari da baƙi da yalo ne a jiki kuma yana da haske sosai. To shine gaskiya wanda zan ce na fi ganin shi a inda muke kuma yana min kyau sosai saboda haka shine na fi so.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo sosai ma. Akwai lokacin da mamanmu ta yi tafiya, to gaskiya da kiran bidiyo muke magana. Kwanakin baya ma da yayana ta yi tafiya, da kiran bidiyo muke magana da su, inda muka ga abin da suke gani, su ma su ga abin da mu muke gani. Saboda haka kiran bidiyo yana cikin abubuwan da, abubuwan da al’umman nan ta yi da aka samu ci gaba sosai. Saboda haka ina yin kiran bidiyo.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Akwai abinci da yawa da ke sani ina jin daɗi. Akwai shawarma, akwai burger, akwai shinkafa da miya. Tuwo ma tuwon shinkafa da miyan kuka yana sani ina jin daɗi sai kuma ina son taliya sosai da jollof ga fried rice ga gasasshen kifi, gasasshen nama, gasasshen kaza. Saboda haka akwai abinci da yawa da ke sani ina jin daɗi.

A wane wata aka haife ku? To ban dai san waninmu kuke magana ba dai amma ni a watan da aka haife ni shine watan August. A watan August aka haife ni a rana ta goma sha uku. A watan da aka haife ni kenan kuma ranar da aka haife ni kenan.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh ina iya ɗaura ƙulli, saboda shi ɗaura ƙulli ba wai wani wahala bane da shi. Kuma dai duk wani namiji ko na mace dai da suka girma yanda ya kamata ya kamata su iya ɗaura ƙulli. Tun da dai dole ko so ɗaya ne ko so biyu a rayuwan ka dai dole ka ɗaura wani abu. Don ko a da dai gaskiya ban iya ba kuma kafin in koya ma ya ɗan mun wahala. Duk da abokaina dayawa su sun iya ɗaura ƙulli na yi sai daga baya na zo na koya amma da na koya kuma shikenan abin ya zauna.

Kana sa turare kullum? Eh, lokacin dai nake yaro ba zan ce ina sa turare kullum ba, saboda lokacin akwai yaranta. Amma ko a lokacin magaskiya ina saka turare. Idan dai ina yin wanka dai zan saka turare. Amma yanzu da na girma ko yanzu a haka ma ina kallon turaruka na gasunan har guda shida. Eh, kullum ina sa turare. Kosau ɗaya ne kullum dai sai na saka turare. Amma wani lokaci idan nasan ba inda zan je, tunda turaruka na da tsada, idan nayi wanka ba lallai in saka turaren ba.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? To ai shi kiyaye kalmar sirri kawai karka fada ne amma yanda nake kiyayewa idan na ji wani abu da ya zo ta maganan sirrin da aka gaya mun zanyi tashin bar wajen ko kuma inyi shiru da bakina amma dai yanda ake kiyaye kalman sirri shine idan rubutaccen sirri ne kaje ka boye sha'inda ba wanda zai gani idan kuma gaya ma aka yi da baki sai kai kayi shiru da bakin ka kaima.

Kana da dabbar gida? A'a, mu a nan gidan mu ba mu da dabbar gida, amma dai a gidan yan uwan mu suna da dabba mage, wasu kuma a cikinsu suna da dabba na kare wanda suna kiwon shi, suna ba shi abinci amma karen dai saboda tsaro ne. Amma yan uwan mu dai da ke da mage su suna aje magen ne, suna kula da shi, suna ba shi abinci don saboda suna son mage ba wai don tsaro ba ko wani abu.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu, saboda kai mutum guda ɗaya ba komai ba ne za ka iya yi. Ko kwanakin baya ma da na ga ba zan iya wanke kayana ba, na kai ma wani ne ya taimake ni ya wanke mun. To bayan da ya wanke mun suka bushe sai na ɗauko kayana. Wani lokaci guga ma idan na ga zai mun wahala in yi, zan raba aikin in ba wani yamun. To haka ma wajaje da yawa ana raba aiki.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Lokacin da nake hutawa a wurin aiki tsakanin ƙarfe sha biyu ne na rana zuwa ƙarfe ɗaya na rana. Saboda lokacin ne ake kiran sallah. To idan aka kira sallah mutum sai ya ɗan huta, ya nemi abinci ya ci daga nan sai ya koma aikinsa. To shi ne lokacin daida nake hutawa a wurin aiki tsakanin sha biyu ne zuwa ƙarfe ɗaya.

Kana da sa hannu a saƙoninku? A'a, bana da sa hannu a saƙonnin mu. Ban kai wannan, ban kai wannan wajen ba da zan ce zan iya saka hannu a saƙo. Idan aka kawo saƙo wanda yake buƙatar saka hannu, zan kai ma ogana ne ko kuma wani babba a wurin, shi sai ya saka hannu ko ita sai ta saka hannu. Amma ni dai a yanzu a inda nake ba zan iya cewa ina sa hannu ba a saƙonin, a saƙonnin mu.

Ka iya rera waƙa? A'a, gaskiya ba zan ce na iya rera waƙa ba. Da a da da muke yara muna san cewa mun iya rera waƙa kuma muna yi dai lokacin da muke yara. Amma yanzu murya ta canza. Maryam ba wani daɗi bane da shi, saboda haka ba zan ce na iya rera waƙa ba. Amma dai, idan lokaci dai ta zo aka yi taro, mutane na rera waƙa, zan iya ni ma in saka baki a yi tare.

Kana son kallon faɗuwar rana? Ina son kallon faɗuwar rana, amma ba kullum ba. Ba kullum nake so in zauna in kalla faɗuwar rana ba, amma dai yana dai da kyan gani kuma yana kwantar da hankalin mutum. Saboda haka wani lokaci idan babu wuta ko ban da abin yi, zan fita in kalla faɗuwar rana.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? To ni abin da nake yi don nishaɗi shine in buga game a laptop ɗina ko kuma in yi kallo. Idan zan samu buga game ko kuma in yi kallo kuma gaskiya ina son buga ƙwallo. Ni a wurina ƙwallo nishaɗi ne, saboda ina jin daɗin shi sosai fiye da abubuwa daya. Abubuwan dai da nake yake nan don nishaɗi. Ni bana yin rawa, bana jin waƙa kuma ban cika son yin abubuwan tsalle tsalle ba. Amma idan na samu gem da abinci, abinci ma zan ce eh shi ma abin nishaɗi ne a wurina.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Yanda nake tsara ayyukana da suka fi muhimmanci shine abubuwan da ba zan iya, zan saka abubuwan da ba zan iya yin rana ɗaya ban yi su ba, sai dun wani abu daga baya shine zan saka a gefe. Ma'ana akwai irin abubuwan da kullum dai mutum dole sai ya yi, irin su sallah. Tunda wannan dole ne saboda addinina sai ka yi sallah sau biyar da kuma wasu abubuwa dai daban daban. To su nake fara jera su a littafi idan na rubuta. Su nake ayyukan da nake ba muhimmanci ke nan. Daga nan kuma sai in saka wasu abubuwa a gefe irin ko motsa jiki ko in samu buga ƙwallo ko ma in je in haɗu da abokanaina. Haka.

Kana cizon farce to? Wannan tambayan ma ya taɓa ni a wajaje da yawa dan saboda da nike yaro, eh ina cizon farce sosai. Kullum ma zan iya tuna idan ina cizon farce maman mu za ta bage min hannuna ta cema in daina. Amma yanzu dai na girma har yanzu ina cizon farce na amma ba kamar da ba. Ina so wannan shekarar in bari gaba ki ɗaya idan Allah ya bani sa'a.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, na iya amfani da kwamfuta. Yanzu ma wannan abin da nake yi da kwamfutana nake yi ba da waya ba. Na iya typing a kwamfuta, zan iya rubuta ma saƙo a kwamfuta. Zan iya canza ma abubuwa a kwamfuta. Zan iya canza ma hoton kwamfutan ka in sama wani. Kuma gaskiya dai ba laifi tunda nake yaro nake amfani da kwamfuta, shi yasa na iya amfani da kwamfuta. Kuma zan so dai in ci gaba da koyon harkar kwamfutan nan tunda mutum ba ya gama sani. Saboda haka eh na iya amfani da kwamfuta.

Wani malami kake fi so? To ni malamin da zan ce na fi so shine akwai wani gaye ana wani mutum da ake kiranshi Joe Dispenza. Yana yawan magana a YouTube. To wato shi malamin Psychology ne. To Malamin yana magana akan yadda mutum ya kamata ya tafiyar da rayuwar shi kuma gaskiya ya iya koyarwa. Mutum na gane abubuwan da yake faɗa.

Kana sanya tabarau? A'a, ni ba na sanya tabarau da saboda idona ina gani lafiya lau ba tare da su ba. Amma dai akwai yayana da take sa tabarau saboda ita bata iya hangen nesa, sai dai ta hange kusa. Saboda haka shi ya sa take sa ita tabarau. Amma ni bana da bukatan shi. Amma dai ina sa tabarau na kare rana. To shi kadai ne dai wanda na san ina sawa. Ba wai na asibiti ba.

Me kake yi da ragowar abinci? To abin da nake da ragowar abincin da na ci shi ne in bayar da shi. Dan saboda akwai mutane da yawa da basa samun irin abincin da nake ci ko ba ma sa samun abinci kwata kwata. Saboda haka idan abinci ya rage aka samu ragowa zan ba da shi a waje. Idan ba zan iya ba da shi a waje ba, abincin da ya rage ragowar hannun gaskiya zubar da shi nake yi. Idan dai baya da yawa ko kuma abincin bana tunanin irin abun ne da zan so in ba wani ya ci. Saboda haka abin da nake yi ke nan da ragowar abinci.

Wane irin wasa kake yi a waje? Irin wasan da zan ce ina yi a waje shine na wasan buga ƙwallo ko kuma wasan gudu. A lokacin da nayi gudu sosai kuma na buga ƙwallo sosai. Yanzu ma dai ina taɓa ƙwallon amma kuma bana yin wasan gudu sosai. Saboda haka irin wasan da nake a waje shine na gudu ko kuma na buga ƙwallo.

Yaya kake koyan fasaha sabo? To idan dai aka fito da sabon fasaha na wanda zai ci gaba da abubuwan al'umma, so yanda zan koyi shi saboda kada a bar ni a baya, shine zan shiga YouTube. Idan na san sunan sabon fasahan da ya fito, zan je shiga YouTube in saka sunan shi, to a nan ne zan koya yanda ake amfani da shi wannan sabon fasahan.

Kana kwana a gado ko ƙasa? To gaskiya ni a gado nake kwana, amma dai wani lokaci idan na ga dama ina kwana a ƙasa. Amma bazan iya tuna lokacin da zan ce na kwana a ƙasa ba. Sau da yawa a kan gadona nake bacci saboda gadona na da laushi, wa gadona na da daɗi. Me ya sa zan je in kwanta a ƙasa. Amma kuma na ji wasu likitoci sun ce kwana a ƙasa yana da amfani, yana gyara ma mutum bayan shi da wasu abubuwa haka. Amma dai yanzu dai haka a kan gado nake kwana.

Yaushe kake fara aiki kullum? Lokacin da zan ce ina fara aiki kullum shi ne karfe goma sha ɗaya da skiya'i. Karfe goma sha ɗaya ne zan ce nake fara aiki kullum. Don ko makaranta ma zan je aka sa mun aji karfe takwas na safe bana zuwa. Amma daga goma sha ɗaya har zuwa dare a lokacin ne nake aiki. Saboda haka lokacin da nake fara aiki kullum shi ne karfe goma sha ɗaya da safe.

Nawa ne yawan danginku a gida? To mu dangin mu a gida muna da yawa saboda dangantakarmu muna da yawa. Dangin, dangin mu a gida zan iya cewa zai fi, zai fi hamsin. Saboda ni kaɗai ina da yayyu guda goma sha ɗaya. Yayyu na kaɗai wanda, wanda baban mu ɗaya zan ce sun mun kai goma sha ɗaya tare da ni goma sha biyu kenan. Sai kuma wanda maman mu ɗaya, baban mu ɗaya ina da yayyu guda huɗu tare da ni guda biyar kenan.

Kana finz ka fi son zama a birni ko ƙauye? To gaskiya wannan tambayan ko ma wa ka tambaya zai ce ma ya fi son zama a birni. Zan yi mamaki idan na ji mutane da yawa sun ce min sun fi son zama a ƙauye ba birni ba. Amma dai wani lokaci idan birnin ta ma yawa, zan birni wani lokaci yana ishan mutum. To idan birnin ya ishe ka gaskiya, idan ka je ƙauye ka samu kwancan hankalin ƙauye don ƙauye za ka ji tsit. Ba lallai ka ji motoci da yawa ba ko hayaniyan mutane sosai. Ba kamar irin birni ba saboda haka na fi son zama a birni amma idan zan yi hutun wani lokaci wanda in je ƙauye in huta.

Ka fi son cin abincin titi? To, gaskiya ba zan ce na fi son cin abincin titi ba. Tun da dare ana yin abinci a gida, kuma abincin gida na da daɗi. Kuma tun da dare abincin gida na da daɗi, bana wani cin abincin titi sosai. Ko na ci ma, ba zan ce na fi son cin abincin titi ba.

Wani aikin gida kake yi kullum? Aikin gidan da nake yi kullum shine shara. Shara ne kawai zan iya cewa aikin gidan da nake yi kullum. Don ko, ko goge kasan ɗakina da ruwa bana yi kullum sai dai bayan kwanaki biyu ko uku. Amma dai shara, shara gaske shi ina yin shi kullum saboda in tsabtata ɗakina. Banda wannan shi ke nan.

Kana kwana a ciki? Eh ina kwana a ciki ba a waje nake kwana ba, tunda a ciki ina da inda zan kwanta a kan gadona kenan. A waje kuma gaskiya idan na kwanta a waje babu tsaro zan ma iya kama rashin lafiya, sau da haka ni a ciki nake kwana. A kan gadona tare da bargona.

Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare yanda nake son kallon faɗuwar rana. Amma zan ce na fi son kallon wata da dare. Don idan dare ya yi za ka ji ko'ina ya yi tsit. Babu surutu sosai, babu damuwa sosai. Za ka kalla dare, za ka kalla wata da dare cikin kwanciyar hankali. Kuma ban da ma wannan kaɗai sunana, ma'anar sunana wata ne. Shiyasa inaga nake son kallon wata da dare.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa cikin zuciya wani lokaci. Mutane da yawa ma idan ka tambaye su wannan tambayan za su ce ma suna yin waƙa cikin zuciya. Mutane da yawa da dama suna yin waƙa cikin zuciya, amma ni ba na fito da wannan waƙan. Yanda yake cikin zuciya a cikin zuciya zai tsaya. Saboda haka eh, ina yin waƙa cikin zuciya.

So nawa kake share ƙura? To ba zan iya cewa gasu nawa nake share ƙura ba. Idan dai na ga ƙura shine zan share. Ba wai kawai haka nan zan tashi ce, yau zan share ƙura ba. Idan na hango ƙura ya fara yawa a cikin ɗakina ko a wani waje ko a kan littafaina shine zan ce to yau gaskiya ya kamata in share ƙura. To zan iya cewa sau ɗaya, sau ɗaya kullum nake share ƙura.

Yaya kake jagorantar mutane? Wayanda zan ce nake jagorantar mutane shine ka sa su farko. Kar ka saka kanka farko, ka saka mutanen da kake jagora farko. Idan ka sa su farko, za ka ga komai zai tafiyarma yanda kake so kuma ka zama mutumin gaskiya da mutumin adalci.

Wane irin takalma kake fi so? Na fi son in ga takalmi baƙi ko takalmi mai kalan ƙasa wanda idan na saka zai zauna min a ƙafana ba tare da ina jin wani irin rashin daɗi ba. Saboda haka mutane da yawa na son sun fi son takalma rufaffu ni na fi son takalma buɗaɗɗe kala baƙi ko mai kalan ƙasa.

Kana ajiye kofin bayanan ku? Eh, ana ajiye kofi in bayananmu, bayanan dake faruwa a wajen aiki ko kuma a makaranta. Idan ina makaranta, zan ajiye kwafin bayanan da malamin yayi yanda idanna koma gida in iya ji ko kuma in iya karantawa yanda in gane da kyau.

Wane lokaci ne na shekara ka fi so? To zan ce lokacin na shekara da na fi so shine lokacin zafi. Ban cika son lokacin sanyi ba saboda sanyin na damuna amma ina son lokacin zafi ko zan ce lokacin da ba wani zafi ba sanyi. Kuma bari ma in ce dai lokacin ruwan sama tunda lokacin ruwan sama ko ana zafi idan aka yi ruwan sama za a samu sauƙin wannan zafin kuma ba sanyi ba ne zai zo sosai. Saboda haka ni na fi son lokacin ruwan sama a shekara.

Kuna amfani da ruwan rijiya? A'a, ba ma amfani da ruwan rijiya. Ruwan famfo muke amfani da wanda ke zuwa daga, daga gwamnati. Saboda haka ba zan ce muna amfani da ruwan rijiya ba. Amma dai a gidan mu da ke ƙauye muna amfani da ruwan rijiya kuma muna amfani da shi da kyau baya kawo mana kowane irin matsala.